Anguwar mu anguwan yan gayu ce. Anguwa ce wadda ba hayaniya, ba mutane da yawa sannan kowa da harkokin sheki ba me yi sa ma wani ido. Ba kamar ghetto unguwa ba. Sannan unguwar mu ba yawan haihuwa, ba yawan yara, ko da yaushe shiru take. Ba sace sahe, ba ƙwanƙwashe ƙwanƙwashe. Anguwa ce mai daɗin zama sosai da sosai.

Jakata, ina kan jaka baƙa ne, sabida jaka baƙa bata yin, bata yin datti, sannan bata buƙatan maintenance da yawa. Amma wannan wacce irin kalar tambaya ce. Akwai jaka as a bag, akwai kuma jaka as a donkey, female donkey wanda ke muku rubutu yana buƙatar gyara.

Ina son kallon fina-finan Indiya wanda aka fassara da harshen Hausa suna ba ni matuƙar nishaɗi. Kuma mafiyoncin fina-finan da aka fassara na Indiya Hausa, zahaga akwai faɗace-faɗace. To a gaskiya faɗace-faɗacen na burge ni sosai da sosai. To amma salon maganan da faɗace-faɗacen shi ke ƙara jan hankalina gurin son su da kallon su sosai da sosai.

Ina fara aiki da wuri a dduk rana, duk lokacin dana tashi sallah asuba. Muna yin sallah asuba ƙarfe shida saura minti biyar. Za mu gama shida da minti goma. Zan yi addu'o'i da komai zuwa shida da rabi to daga nan zan fara ayyukan ranata. Ban ƙara, ban ƙara zama har tsai na ga masu. Komai shara, wanki, goge goge, guga kaya, kai markaɗan kayan miya, gyaran kayan miya, dafa abinci haka zan ta ayyukana. Ina ɗan yin, ina ɗan zama.

A'a, ba na kunna kendir a gida. A yanzu mun sami cigaban da ba mu buƙatar kendir. Wannnan a zamanin da ne ake kunna kendir. Yanzun kusan kome yana da fitila, daga wayar hannu zuwa fawa bank. Sannan kusan ko da yaushe akwai NEPA don haka ba mu buƙatar kendir.

A'a, ba na amfani da kunnen waya. Da ina amfani da shi amma daga baya ni da yake na kasance mai bincike. To ina cikin bincike, ina cikin bincike sai na gano cewa kunnen waya yana da matsala. Yana da radiation wanda shi kuma wannan radiation ɗin yana affecting, yana, yana lalata ƙwaƙwalwa. To shi ya sa nayi ƙokari na daina. Amma akwai daɗin amfani gaskiya. To amma lafiya ta fi kome shi ya sa na daina amfani da shi.

Ina amfani da hannun dama ni mafi yawanci ayyukan da nake da hannun dama nake amfani. Amma wata sa'i ina sauyawa in yi amfani da hannun hagu musamman in naje goge baki da buroshi. Saboda akwai wani bincike da na yi, idan kana amfani da hannun da ba ka saba amfani da shi ba yana ƙara ma ƙwaƙwalwarka lafiya da girma. To shi yasa nake amfani da hannun hagu wata sa'in.

Ina yin wanka a ko da yaushe idan na ji ina buƙatar in yi wanka. Amma na kasance na fi yin wanka da rana, misalin ƙarfe shabiyu, domin wannan lokacin ina fita in je masallaci. To akwai daɗi ace ka yi wanka, ka tsaftace jikinka, ka je ka hara bautan Allah. Domin ba a so kaje masallaci kana wari ko kana jin zafi. To shi ya sa na ware wannan lokacin sannan kuma ina yin wanka da daddare in zan yi bacci. Da rana ina wanka da ruwan sanyi sanyi haka ruwa dai ba mai ɗumi ba. Daddare kuma in zan kwanta ina wanka da ruwan ɗumi.

Ba ni da katin kasuwanci domin ni ba dan kasuwa bane ba, ni dan zaman banza ne. Amma ina da burin cewa duk daren da na fara kasuwanci zan yi kokari in yi kati na kasuwanci. Domin wannan katin na kasuwanci yana da amfani, zai kunshi adireshin naka da telephone lambar ka da sunan ka da sauran su wanda za su taimaka ma kasuwancin ka su bunƙasa.

Eh, ina faking tufafi saboda na kasance gaskiya ina mai son tufafi. Ba ma kamar tufafi irin na Hausawa. Domin ni Bahaushe ne kusan dukkan kayan da nake sawa irin namu ne na Hausawa. Shi ya sa nake faking din tufafi na.

Na fi son miya mai zafi. Bana son miya mai sanyi. Akasari ba miya kaɗai ba, duk wani abu mai sanyi ba son shi nake yi ba. Bana shan ma abu mai sanyi a yanzu halin da ake ciki. Domin abu mai sanyi yana da illa ga lafiyar ɗan Adam. Shi yasa da safe, da rana, da dare, duk abin da nake ci ko nake sa a cikin bakina, zai kasance mai ɗumi ne. Shi yasa nake son miya mai ɗumi. Ko da ta huce na zo zan ci abinci sai an yi ɗan ɗumama min ita.

A cikin malaman da na fi so, na fi son Sheik Ja'afar Adam Daura. Wato shi malami ne wanda kullum zai faɗi gaskiya, zai tsage ta bejin tsoron kowa. Ko a kashe shi ko ya rayu, indai gaskiya ce zai faɗe ta. To amma a yanzu bai da rai. Malamin da na fi so, wanda ke da rai kuma yanzu shine Sheik Guruntum, Ahmad Guruntum. Malami ne wanda gashi da ilimin addini, kuma gashi da son jama'a, kuma yana taimakon jama'a. Sannan malami ne wanda bai dogara da 'yan siyasa ba, kuma bai buƙatan 'yan siyasa. To shi ya sa na ke son shi, kuma shi ma Sheik Ja'afar na ke son shi. Sai kuma Albani shi ma ya rasu. Malamai uku daman na fi so.

Kuɗin wutan lantarki dubu biyar ne. Amma ni bana amfani da irin wannan kalan lantarkin. Ina amfani da lantarki ne ta hasken rana. Hatta maƙwabta na ina taimaka masu da wutan lantarki. Bana amfani da wutan lantarki ta gwamnati, sabida ta gwamnati matsala ce. Suna iya ce maka National Grid ya faɗi sai a wata ko sati ba a kawo ba. Kana ajin ace maka transformer ta fashe sai a yi sati ba a gyara ba ko wata in ba wasu gare ku ba.

Launin da muka yi ma bongagen gidanmu launi ne na madara. Domin ina son, ina matuƙar son kalar kala mai kalan madara. Shi ya sa muka yi musu irin wannan kalar fenti ɗin. To ku wane kala ne gare ku a gidanku?

Eh ina kwana a ciki, ba na kwana a waje. Ina amfani mutum ya kwana a waje wani abu ya zo ya cije shi ko ya sare shi. Ai babu, ba a so ɗan adam na kwana a waje, sai dai in a wajen za ka kwana an killace shi an gyara shi.

Muna da bokitai da dama kuma bokitan mu kala kala ne. Akwai bokite manya, akwai bokite ƙananu. Bokite manya muna da guda biyar, bokite ƙananu muna da guda bakwai. To akwai kuma ƴan ƙananan bokitai wanda ake dama kura ko ake dama kunu. Su wanda muna da su sun kai guda goma.

Eh ina amfani da sau, net ɗin sauro, gidan sauro ke nan. Sabida malaria bata da daɗi. Sannan malaria na shanye jini, tana sa kuma zazzaɓi mai zafi. Don haka dole mutum ya kwana a cikin gidan sauro, kada sauro ya cije ka. Dan ni gaskiya bana son ina amfani da shelters. Bana son jin shi a cikin hanci na.

Na fi kuzari da safe kuma ba mani kaɗai ba kusan kowa ya fi kuzari da safe. Indai ka yi bacci mai kyau cikin dare to za ka tashi ka ji ka da ƙarfi a jiki. To shiyasa kusan duk al'amurana na fin su da safe gaskiya da safe na fi kuzari.

Ina inganta aikina ta hanyar, ta hanyoyi da dama. Idan na samu matsala wurin yin aikina yau, to zan yi ƙoƙari in gada me matsala sabida gobe kada na ƙara yin wannan matsalar. Sannan kullum ina ƙoƙari in samu sabbin dabaru na ƙara inganta ayyukana. Ina zuwa shafuka na YouTube domin in samu sababbin dabaru na yin ayyuka. To haka nake yi ina ƙara inganta aikina.

Eh, ina busa tsaki. Idan na samu tsaki zan wanke shi. In na wanke shi, zan cire datti, zan cire tsakuwoyi. Sannan sai in samu abu mai kyau, sai in barbaza shi a kai. In na barbaza shi a kai, sai na kai shi a cikin inuwa. Ba na shanya shi a rana. Saboda rana in ta bugi abinci yana rage mai sinadarin gina jiki, shi ya sa ban sa shi a rana ba.

Eh, ina fatan in samu ciyarwa domin ina buƙatar taimako na abubuwan da bani da su a halin yanzu. To amma kamar yadda nake fatar in samu halin ciyarwa, in samu ciyarwa, to ni haka nake so in ciyar da wasu. Allah ya bani dama in ta ciyar da mutane kullum, kullum, kullum. At least kullum in dawo buhu ɗaya na shinkafa in raba wa mutane saboda Allah kuma ba wai in yi riya ba. Dama ya kai ni matsayin na zan yi taimakon jama'a da ciyarwa a kullum da kullum.

Eh, ina cin tafarnuwa. Kusan kullum sai ina ci tafarnuwa. Ko in ci ta haka nan ba komai, ko in ci ta a shayi ko kuma in ci ta a cikin abinci. Somin tafarnuwa tana da magunguna sosai da sosai. Akwai lokacin da ƙuraje suka ɗan fiffito mani a jiki, ina fara cin tafarnuwa. Ko kwana uku ban yi ba, ƙurajen nan na neme su na rasa. Tafarnuwa magani ce ba ƙaramin magani ba.

Launin jakata ta kuɗi baƙi ne saboda baƙi bai koɗewa da wuri, shi ya sa na sayi kalar jakar aje kuɗi mai launin baƙi. Sannan idan ka aje ta ko ina ka aje ta, za kayi saurin ganin ta saboda launin baƙin.

Eh ina saka hannuna a cikin aljihun riga, bama kamar da ina jin cewa ni babban yaro ne. Zan sa hannuna a cikin aljihu ina tafiya, ina ɗan tattakawa ɗin nan, ina tsare gida, ba ma kamar lokacin da nake saurayi. Ina yin, ina yawan yin haka sosai saboda yana jan hankalin yan mata.

Ah, gaskiya na fi son tuwo. Ai tuwo duniya ne amma ba kowane kalar tuwo ba. Tuwo irin wanda mama ta ke yi. Dan idan mama ta ke yin tuwo, zan iya sati ina cin tuwo. Ba ruwa na, sabida miyar da take yi duniya ce. Wayyo Allah daɗi. Ko ku in ka ci tuwon nan sai kun baro America kun dawo gidanmu.

Muna neman izinin hutu ne ta hanyar rubutu. Za ka rubuta ka kai ma sakatare, sakatare kuma ya kai ma wanda ke da alhakin bada hutun, bada izinin hutu. To haka muke yi a wurin aikinmu, mu samu a ba mu hutu.

A'a ban cika son buɗe taga a ɗaki ba. Inde ba zafi ake ba, indai weather babu zafi to gaskiya bana son buɗe taga. Amma akwai AC to duk zafin da ake bana buɗe taga. To ya danganta da wane yanayi muke ciki. Yanayin zafi za mu buɗe taga, yanayin sanyi kuma ko kuma lokacin da muke da AC ba ruwa mu da buɗe taga.

Ina sanya bel amma gaskiya ba kullum ba. Domin ni kayana mafi yawanci kayan Hausawa ne, ba ko da yaushe nike sa bel ba. Mafi akasari in ka ga na sa bel zan je aiki ne ko zan je makaranta. Amma indai kamar ran Juma'a ne ko za mu yi biki ko za mu yi wasu abubuwa to kayan Hausawa nike sawa.

Ban jin daɗin hayaniya. Hayaniya ba tai ba. Kowace kalar hayaniya ce, indai ba hayaniyar kuɗi ba. Ita hayaniyar kuɗi da sauƙi, tin da ka san kuɗi za a samu. Amma hayaniya haka nan, shiyasa bana son zama irin yanki na al'umma wanda ake ce ma ghetto. Ba daɗin zama wuraren nan. Sabida ko da yaushe cikin hayaniya suke. Ɗan abu kaɗan sai hayaniya.

So biyu nike kiɗa, nike kiɗaya kayayyaki. Abun da ya sa nike ƙirgawa so biyu ko kuma nike kiɗayawa so biyu shine in tabbatar da wanda na yi daga farko. Saboda mu ɗan adam ajizi ne, zaka iya a ƙirganka na farko ka samu matsala. To amma ƙirgenka na biyu shi zai tabbatar maka cewa yaya abun nan daidai yake daga ƙidaya shi ko ko ba daidai yake ba. Shi ya sa nake ƙidawa, ƙidayawa so biyu.

Muna da madubi da yawa, bamma san iya kassu ba tunda wasu ba ni ke amfani da su ba. Mata suna amfani suna shafa foda, akwai ƴan ƙananu na foda. To inde hada wa innan ban san yawansu ba. Amma idan manya manya ne muna da madubi guda biyu. Ɗaya a dressing mirror sai ɗaya a cikin bayi su kaɗai muke da su manya.

Launin idanu na launi ne na fari da baƙi. Wannan tsakiyar ƙwayar ido na baƙi ne baƙi ƙirin. Shi kuma sauran idon fari ne fari fat. Mutane da dama suna son ido na, ga ido na manya manya, gwanin ban sha'awa suna da kyan gani.

Lokacin da na kamu da mura, ina ƙoƙari, in ƙarama garkuwan jikina ƙarfi. Domin in kana so ka yaƙi abubuwan da ke kawo mura, to sai ka fara inganta garkuwar jikinka. Zan suyo kaza, zan suyo ƙwai, zan suyo kifi, zan suyo ƙashi. In zo in rinƙa farfe su nasu mai yaji ina ci. Sannan zan rinƙa shan lemu da su abarba domin duk in samu in bunƙasa garkuwar jikina. Sannan kuma ina shan tafarnuwa, da citta da kuma kananfari. Sai kuma in zan kwanta da daddare sai in sha maganin mura na bature.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu. 'Yan gidanmu nike rabama ayyuka. Akwai ayyukan da ake yi na gida to sai a rarraba. Sai a ce wa ne ga wanda za ka yi aiki can, wancan ga wanda zai yi aiki can. Duk muna rarraba irin waɗannan kalar ayyuka. Domin rarraba ayyuka yafi sauƙi, tun da wasu suna da son jiki, baza su sake jiki su yi aiki ba. Idan aka raba aikin yafi, sai ka ga kowa ya saki jiki ya yi aikin shi ya gama. Shine amfanin raba aiki.

Muryata wasa yin tana da ƙarfi wasa yin kuma ba ta da ƙarfi za a ce ke nan. Idan na tashi daga bacci, idan ina magana muryata ta yana da ƙarfi amma idan na daɗe na tashi ina magana ina magana to daga nan muryata ta koma ba ta da ƙarfi sosai.

Ina ajiye takardun aikina wasu a gida wasu a banki. Wayanda ke gida ina sa ana masu lamination za a sa cikin, cikin leda. Ina aka sa cikin leda sai a sa cikin akwati a ajiye. Wayanda kuma nake tsoron bace warsu ko lalacewar su ina kai su banki ajiya.

A'a, rubutuna bai da kyau. Rubutuna mummunan rubutu ne. Ni kai na gaskiya rubutuna bai burge ni ba, saboda munin shi. To amma rubutuna bai da matsala gurin jarabawa, domin ina cin jarabawowi da ina jami'a. Har na gama ban taɓa kari oba ba. Duk da munin rubutuna. Amma dai gaskiya su kan su malamammu ina mamakin yanda suke gane rubutuna.

Eh, ina iya dafa abinci. Ba ma iya ba, ina dafa abinci. Saboda na daɗe ina dafa abinci. Tun ina secondary school aji ɗaya na fara koyan dafa abinci. Tin daga nan nake dafa abinci har izuwa yanzu. Ko yau na dafa shayi. Diddaye shayi ba za su yi cikin abinci ba. To amma lallai indai dafa abinci ne na ƙware sosai da sosai. Don wasu in suka ci girki na ba ma ba suna yin tunanin ni na dafa shi ba.

Eh, ina mike jiki da safe. Ina mike jiki, ina motsa jiki, ina du wani abu da ya taimaki jikina domin in samu jin daɗi. Mike jiki yana da matuƙar amfani da tare da motsa jiki to shi sa na ɗauke shi da mahimmanci kullum sai na yi.

A, a gaskiya bana son cin abincin, abincin titi. Na fi son cin abincin gida ko kuma a bis-- abincin gidan, gidan abinci. Saboda shi abincin bakin titi yawanci bai da tsabta, bai da daɗi sannan ya yi matsalloli ba kamar abincin gida ba ko kuma abincin wanda aka sai dawa a gidan abinci. To shiyasa bana son cin abincin titi.

Ina farkawa da wuri ƙarfe huɗu da minti ashir a nan ƙarrarawata ke bugawa ta tashi. Wassa in kuma ina gaza tashi sai in tashi ƙarfe biyar da arba'in. To wa ina lokutan nafi tashi gaskiya? To amma bayanan ina komawa bacci kuma ina koma bacci sai in tashi.

A'a gaskiya bana son gurare masu hayaniya. Domin ban ga amfanin hayaniya ba a matsayin ka na ɗan adam. Na fi son guri wanda yake shiru shiru, shi yasa ko gida ina fatan Allah ya ba ni dama in gina gidana a GRA. Domin GRA ba wani hayaniya, ba haihuwa da yawa, ba yara da yawa, ba mutane da yawa. Ko ina za ka ji shiru daga kukan mota sai kukan tsuntsaye. To irin wannan anguwan ne ke bukata, saye da rashin son hayaniya ta.

A cikin kayan marmari ina son kayan marmari kala kala amma waƴnda na fi so, na fi son tuffa. Tuffa yana nufin apple. Bashin tuffa kuma ina son mangwaro. Bashin mangwaro ina son, grapes, inabi kenan. Ina son inabi sosai da sosai. Inabi na da matuƙa dadi shiyasa nike son shi.

Dangantaka ta da maƙwabta gaskiya dangantaka ce mai daɗi, dangantaka ce mai kyau sannan mai amana. Muna zama mutunci da maƙwabta na, muna gaisawa mutunci, muna taimakon juna, muna girmama juna. Rayuwa da maƙwabta masu mutunci gaskiya rayuwa ce mai daɗi. Gansu ko alheri hawa idan mutane maƙwabta na su maƙwabce domin ba su da cutarwa. Na ji daɗi da na same su a matsayin su na maƙwabta na. Ina fata kowa ya samu maƙwabta irin su. Kuma ni ma insha Allahi ina kyakkyawan zanton cewa su ma haka su ke ji game da ni.

Ina share gida sau uku a duk rana. Zan share da safe, zan share da rana, zan share da daddare. Wasu sa in kuma zan share ko da safe, ko in sha in share da safe da kuma yamma kaɗai, in sha ruwa da rana. Wasu sa in kuma zan share da safe kaɗai to da rana ko da yamma sai in wanke gurin. Ba sai na yi shara ba, sai da sa'in wanke wa ya fi shara. Baban ruwa tsaftace gurin da zai yi bai kai na shara ba gaskiya.

Ina son in ziyarci Makkah, ina son in ziyarci Madinah, ina son in ziyarci Paris, ina son in ziyarci abunnan Zanzibar. Ina so in ziyarci, ah, Switzerland. Akwai gurare da dama ne nake so in ziyarta. Allah ubangiji ya bani iko, ya bada dama.

A'a bana yin hasashe. Amma na fahimci tambayarku ba harsashi ake cewa ba, munshari. Ko da yake ban sani ba ɗilla Hausa wane guri ce amma munshari ake cewa in dai kuna nufin snoring. Asali can baya ina yi amma daga baya na haɗu da wani a YouTube, wani feji na YouTube yana kallon bidiyoyi nashi yana bayani a kan yadda za ka daina munshari ko kuma harsashin bacci. A nan ya koya mun mutum ya rinƙa ajiye harshen shi a saman bakin shi ko da yaushe to hanyoyin iska duk za su babuɗe sannan ka rinƙa riƙe bakinka da tef. Akwai abun da aka ce medical tape, za ka riƙe bakinka da daddare in za ka kwanta. Wannan medical tape ɗin zai hana bakinka buɗewa sai ka rinƙa numfashi ta hanci.

Cikin abin sha wanda na fi so, na fi son ruwa. Gaskiya ina matukar shan, ina matukar son ruwa. Domin, a yanda na son ruwa, gaskiya yafi kowane abin sha daɗi. To amma ba kowa zai fahimci haka ba. Sai in ka saba shan ruwa, to shine zaka fahimci cewa lallai ruwa yafi, yafi komai daɗi akan cikin abin sha. Sannan abin da ya sa na fi son ruwa shine abin da jikin ɗan adam ke buƙata.

Eh, ina koyan wani yare, bashin yare da wannan nake da shi. Ina koyan yaren French. Akwai aji da aka buɗe mana wanda ake koya mana yaren French. J. Marcel Sani. Allah Sarki tsoho budurwa ta take koya mana wannan kalan yare, amma aka dena koyo.

Na fi son tufafi na auduga. Tufafin auduga ya fi daɗi a jiki akan na siliki. Sannan a addinin mu ma namiji bai sa siliki sai dai mata. Siliki kayan mata ne. Kayan auduga sun fi daɗi gurin sawa, gurin komai.

Sosai da sosai. Sosai na yi amfani da kwamfuta. Ina al'amura sosai da kwamfuta. Domin a wannan zamani ma in ba ka iya kwamfuta ba, an ba ka aba ma inda za ka je. Kusan kome na buƙatar kwamfuta. Daga harkokin kirifto ne, harkokin aikin ofis, harkokin ai harkar kasuwanci, kusan kome na buƙata kwamfuta.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Kuma dalilin da ya sa nake ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda mu 'yan sarauta ne. Ƙetare ƙafafu lokacin zama mafiyawanci na 'yan sarauta ne. Hasa lima idan aka gan ka ƙetare ƙafafu a ƙasar Hausa, za a tambaye ka a ce kai ɗan sarki ne? Domin su ne aka yadda su ƙetare ƙafafu. Ya kai ga kowa na yi. Domin akwai daɗin yi gaskiya. Shi ya sa mutane ke son ƙetare ƙafafu lokacin zama.

Ina tafa ne a yanda aka koya mana. Tafa na san kala kala ne, amma tafa da na hibi wanda na iya to shine tafa wanda ake a cikin ƙasar Najeriya.

Ina magance damuwa aiki ta hanyoyi da dama. Hanya na farko ina kiran masoyiya ta in faɗa ta damuwar da nake ciki sai ta bani ƙwarin gwiwa ta ƙara ƙarfafa mun sannan kuma ina kiran mama ta sai tayi mani addu'a. Wata sa in ina kuma barin aiki sai injin ɗan samu nishaɗi sai in dawo in cigaba ko kuma ina cikin aikin sai na kunna waƙa ko wani abu domin ya bani ƙwarin gwiwo cigaba da aiki in magance damuwa.

Ina magana da abokan cinikayya cikin fahimta, cikin girmamawa, cikin natsuwa. Domin abokan cinikayya tamkar yan uwanka ne. Domin za su baka riba, to kuma riban da za ka samu shine za ka samu kuɗi wanda za ka yi al’amuranka na rayuwa. To don haka abokan cinikayya, kasance ina magana da su cikin fahimta.

Jaddawalin aikin mu mai sauƙi ne. Domin muna fara aiki ƙarfe goma na safe, za mu tsaya aiki ƙarfe biyar na yamma. A cikin jadawalin nan akwai hutu sau ɗaya, shi ne ƙarfe biyu. Waɗannan lokacin za ka fita ka ci abinci, ka yi sallah ka ɗan huta. Mu gama aiki ranar ƙarshen mako, ranar Asabar da Lahadi. Muna aiki kawai daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Shi ne lokacin aiyukan mu. Amma rana ta Juma'a lokaci ne ƙurarre, ba a aiki mai tsawo. Mafi yawanci muna gama aiki ranar Juma'a ƙarfe ɗaya ake tashi, saboda akwai sallar da ake ta Juma'a.

Eh, ina iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa sosai da sosai. Domin na daɗe ina jin waƙoƙi, ina jin waƙoƙi kuma ina koyon waƙoƙi, shiyasa zan iya rera waƙa. Wani lokacin na kasance ina rera waƙa haka nan ba tare da kiɗa ba, ko da kiɗa, ko ina jin wata waƙan, in rera wata waƙa ko kuma in rera ma masoyiya ta. A lokacin rera waƙa haka nan, ko da ba mutane a guri, in na ji abu ya burge ni, ina iya in rera waƙa. Yanzu kamar, kamar wannan aikin da nike yi, nike yi muku, bara in rera maku waƙa ku ji iya, iya basirata. Ga shi ina aiki, aiki, aiki. Aiki ne duk awa za'a bani dala goma. Dalar nan ita ke motivating ɗina in yi aiki. Ina ta aiki, aiki, aiki, aiki daga gida ba sai na fita waje ba. Ina ta aiki. To, yaya? Ya kuka ji basirata?

Eh ina nisa sosai wurin tafiya da ƙafa ta. Wani sa in ina nisan kilomita goma. Ina tako dubu sha biyar a rana kusan kowace rana ko tako dubu goma. Ina dai tsakanin wannan, tsakanin tako dubu goma zuwa tako dubu sha biyar kusan kullum. Domin shi wan nan tafiya ta ƙasa, ta ƙafa kana takawa da ƙafarka tana da matuƙar amfani da muhimmanci ga rayuwarka da lafiyar ka shiya sa.

Eh muna da manufa na wata-wata, muna da shi. A duk wata muna da wata manufa wadda za muyi aiki. Wannan kaga manufarmu shine a inganta kayan da muke, muke ƙirƙira. Wannan watan kuma kana iya ganin ana so a ƙara yawan kaya. Wannan watan kana iya ganin ana so a rage yawan kaya. To kowane wata dai akwai a wannan, akwai manufa da muke da ita.

Ina son bayar da kyautar kuɗi. Bayar da kyautar kuɗi ta da matuƙar mahimmanci ga mutane. Mutane sun fi son ka ba su kyautar kuɗi mafi yawancinsu. Me yasa kyautar kuɗi take da amfani? Da kuɗi mutum zai sayi abin da yake buƙata wanda kai baka san abin da yake bukata ba. Mai zan misali, ka zo ka sami mutum sai ka ba shi abinci, kyauta buhun shinkafa wanda ƙila shi a gidansa yana da buhun shinkafa ya kai goma. Amma me abin da yake buƙata man ja yake buƙata. Kai baka sani man ja yake bukata ba amma in ka ba shi kuɗi fa zai je ya siyo abin da yake bukata shi ya sa na fi so in bayar da kyautar kuɗi.

Eh ina da dabbar gida, ba ma guda ɗaya ba. Don haka ina da dabbobi na gida. Ina da akuya, ina da shanu, ina da kaji. Duba inda dabbobi ne na gida wanda nake da su ina kiwata su. Suna mun kwai in sayar da kwai, suna bani madara shanun in sayar da madara. Waɗannan dabbobi na gida duk su nake amfani ina samun kuɗi.

Eh, ina rufe baki lokacin da nake hamma domin ni musulmi ne. Ya zama mana dole in muna hamma za mu rufe baki. Wasu ban sani ba shin addini ne ya ce ko kuma ba addini ba ne amma dai muna rufe baki in muna hamma. Wasu ma suka ce in ba ka rufe bakinka ba shaidan zai maka tofi a cikin baki.

A'a gaskiya bana tauna goro, bana amfani da goro, bana son shi. Amma akwai mutane da dama wanda nasan suna cin goro. Shi goron nan gaskiya likitoci sun yi magana cewa yana da matsala, yana kawo illoli sosai wurin cin shi. Shi yasa ba a son mutane na cin goro da yawa. Amma wasu sun maida goro kamar abinci kuma alhali ba abinci bane ba.

A'a bana jin tsoron kwari. Ko kaɗan ko alama bana ji. Ni na kasance ba komai ke bani tsoro ba. To wanda ba komai ke bashi tsoro ba, ya za ayi kwari su bashi tsoro? Bai yiwu ba. Shi ya sa wasu masu na kirana da sadauki saboda jarumta ta rashin tsoro.

So ɗaya, so ɗaya na ke kallon madubi. Wata sa din ma bana kallon madubi, domin ni gaskiya ba kyakkyawa bane ba, da zai sa in ta kallon madubi. Wata sa din ma kallon madubi yana ɓata mun rai. In na kalli muni na, na gan da nake to sai in ji wani kala. To shi ya sa bana kallon madubi. Gama ina a cewa ni kyakkyawa ne, zan kalli madubi sosai domin a kallon kyawuna.

Eh ina tara tsabar kuɗi. Ina tara tsabar kuɗi a cikin gida. Idan na je kasuwa, ne kasuwanci na samu riba. Ina raba riba ta kashi uku. Kashi ɗaya in sa a asusu na banki, kashi ɗaya in ƙara ta a cikin jari, kashi ɗaya in kawo gidan in aje domin al'amuran yau da kullum.

Eh ina cin citta a abinci. Yanzu haka na gama shan shayi, cikin shayi na sai da na sa citta. Ina matuƙar son shayi wanda ke da citta. Sannan idan za mu dafa nama muna sa citta, idan za mu yi miya, miyar kuka ko miyar dage-dage duka muna sa masu citta. Citta ta kasance kusan kowane kalar abinci ko abin sha za ta shiga amfani da ita.

Eh, ina duba daftarin kuɗi domin shi wannan dubawan yana da matuƙar amfani. Kada ka je karin ƙa ma, amalla da kuɗi wayanda ba su da inganci. Mutane sun zama yanda suka zama. A yanzu cikin lokaci za su yaudare ka su zuba, su ba ka kuɗin da ba su da inganci. To shiyasa ake duba daftarin kuɗi, domin mutum ya tsira da yan damfara. Yan damfarar nan kullum ƙara sabbin dabaru suke yi na wurin shigo da kuɗi na bogi. To shiyasa ake duba daftarin kuɗi sosai da sosai domin wannan duba wai yana da matuƙar amfani. In baka duba ba sai ya kwana ciki. Shiyasa nake ba mutane shawara a kan duba daftarin kuɗi.

To kwana dai, wannan hausan sokoto ce amma mu hausar mu, muna cewa bacci. To amma tunda kun tambaye ni da hausan sokoto ina kwana ne kusan karfe tara ni ke kwana. Abun da ya sa ni ke kwana karfe tara domin na tashi da wuri. Duk wanda ya kwana da wuri to zai tashi da wuri. Akwai yi yuwar ya tashi latti ka tashi lokacin da bai kamata ka tashi ba. Ko lokacin da ya kamata ace ka tashi ya wuce. To shiyasa ni ke kwana da wuri. Kwana da wuri yana da amfani kuma ga lafiyar ɗan adam. La'akari da yanda kwana ke da amfani ga ɗan adam to shiyasa ake so a kwana da wuri. In a kwana da wuri akwai sassan jikin ka wanda za su wanke kansu. Akwai lokuta kaman, antaka tana wanke kan ta ne daga karfe ɗaya na dare zuwa karfe uku. To in ba ka kwana da wuri ba, karshe wannan wankin da zuciyar ka ya kamata ta wanke kanta, to ba ta wanke ba saboda ba ka kwanta ba. Sai ka kwanta kana kwana mai nauyi. Sannan ita zuciyar ta ka za ta samu ta wanke kanta.

Wani lokaci ina yin barci da rana, wani lokaci kuwa bana barci da rana. Barci da rana lallai ya kasance yana da matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. To shiyasa ma wani sa'in na ke barci da rana. In dawo daga sallah ta azahar, shine sallah ta hwarko a ranan mu. To, da na dawo wannan lokacin sai in kwanta in samu in yi barci. Wannan barcin zai gyara maka ƙwaƙwalwa, zai cire maka damuwa, zai ba ka natsuwa sannan ya inganta lafiyarka. Masana, masana ilimi na lafiya sun yi umarni cewa mutane su riƙa irin wannan barcin domin inganta lafiyarsu. Sabida shi barci yana taimaka ma ƙwaƙwalwa, yana taimaka ma jiki, yana taimaka wa duk wasu ɓangarori na jikin mutum. Shi yasa ake son barci.

Sauro dai wani babban mugun abu ne. Don haka kare kanka daga sauro ya zama dole. Ko kai ƙarami ne, ko kai babba ne, ko kai yaro ne, ko wane kala addini kake ko kala yare kake, dole ka yi ƙoƙari ka kare kanka daga sharrin sauro. Domin shi duk wanda ya kama, ga ritse mai jiki yake, ya shan ye mai jini ya sa mai cuta. To a duniya ko wake son cuta? Babu wanda ke son cuta, ba wanda ke buƙatar ta. To, ina kare kaina daga sauro ne ta hanyoyi kamar guda uku. Na farko, da daddare kafin na kwanta bana zama cikin duhu. Shi sauro ya kasance yana son duhu, to shi ya sa bana zama cikin duhu. Duk wanda ke so ya kare kanshi daga sauro, to kar ya zauna cikin duhu. Abu na farko ke nan. Na biyu, ina son guri wanda ke da kwanciyar ruwa, wanda ruwa ke kwanciya. Domin a cikin ruwa sauro yake haihuwa ƙwayayen shi sannan ya ƙyanƙyaso ƴaƴan. To shi ya sa ba'a so a rinƙa zama kusa da inda ke da ruwa ko kwata. Sannan na uku, ba'a son saka kaya ina shiga cikin, ah, net na sauro. Ana ce mai gidan sauro ke nan. Sannan wani sa'in kuma ina kunna magani na sauro. Duk domin in kare kaina daga sharri na sauro. Shi dai sauro gashi ƙaramin halitta ce amma sai azaba. Ko kukan shi bana son ji, ko kaɗan, ko alama.

Waya, wayar hannu yanzu ta zamantoh kamar wani ɓangare na jikin ɗan adam. Yanzu in aka tambaye ka yaushe da sau nawa kake amfani da ƙafarka ko sau nawa kake amfani da hannunka ko sau nawa kake amfani da idonka, ba za ka iya sani ba. To haka ita ma waya, babu yanda za ai ka san sau nawa kake amfani da ita. Ba kusan za a iya cewa gaba ɗaya rana kana amfani da ita. Idan kuma kirgawa za a yi to a ƙaranci da shi. A ƙaranci za ka yi amfani da waya. Ina amfani da waya sau hamsin gaskiya ko ma wuce haka. Dan ina tunanin zan wuce haka gaskiya.

Ina son zama a cika a kan, a kan kujera, ina zauna kuma in kishingiɗa. Domin wannan zaman yana bani natsuwa, ina jin daɗin shi. Yana ɗaya daga cikin zaman da nake so. Sannan kuma ina son zama in jingina jikin wani abu mai taushi. Bana zuwa in zauna guri ko any how haka bana so in je in zauna.

Gurin aikinmu wuri ne mai kyau, wuri ne mai daɗi, wuri ne mai sa natsuwa, wuri ne mai sa annashuwa. Domin gurin aikinmu ya ƙunshi mutane kala kala. Ya ƙunshi mata, ya ƙunshi maza, ya ƙunshi masu ban dariya, ya ƙunshi masu mutunci, ya ƙunshi marasa mutunci. Sannan akwai basa gajiya da zuwa aiki. Mutane na ƙoƙarin zuwa aiki a ko da yaushe saboda yanda gurin aikin namu ya zamanto kawatacce, ƙayataccen gurin aiki wanda son kowane ƙin wanda ya rasa.

Ɗinka tufafi ba wani abu bane wanda ke da wahala. Musamman idan mutum yana da ƙwaƙwalwa kuma ƙwaƙwalwar tana aiki. Ɗinka tufafi kamar abu ne kamar lissafi ne. Na hwarko dai sai ka auna wanda zai sa kayan. Domin kar ka ɗinka kayan da ba su shige mutum ba. Na dage na iya ɗinka tufafi.

Ina sa o'i da dama ina danna waya. Domin waya yanzu ta zama bangare na jikin ɗan adam. Ko da ba ta zama bangaren ba a fili a zahiri, amma dai a yanda ɗan adam ke amfani da waya bai ma amfani da wasu bangarori na jikin shi kamar yadda yake amfani da waya. Mutane suna amfani da ita a bayi, in aka je bayi yin kashi ko wani abu. Mutane suna sallah suna amfani da waya wasu, a'a a waya, neman kuɗi a waya, kallon fim a waya, shigar da murya ta waƙa a waya, yin karatu na zamani duk a waya. Kusan komai yanzu a waya ake yin shi. Shi yasa yanzu mutane suna amfani da waya suna sa o'i da dama a kan wayar su suna amfani da ita.

A gaskiya ba na kwana a ƙasa, a kan gado nake kwana. Na daɗe rabon da in kwana a ƙasa. Ina ga lokaci na ƙarshe wanda na kwana ƙasa shine lokacin da nake jami'a. Amma daga ran da na gama jami'a ban ƙara kwanciya a ƙasa ba. Kullun a kan gado nake kwana.

Ina riƙe lema lokacin ruwa domin in kare kaina daga zubar ruwa. Kada ruwa ya jiƙa ni. Idan ka bari ruwa ya jiƙa ka, za ka iya kai mura, za ka iya kai zazzaɓi da sauran kalolin ciwuka wanda za su iya kama ka idan ruwa ya buge ka. To shi ya sa na ke amfani da lema domin kada ruwa ya buge ni.

Eh, ina zuwa gidan fim, domin mu kalli fim, tunda wasu fina-finan ba za ka ga gansu, a yanayin gida ba, sai dai gidan fim, idan suna farkon shigowa. To shi ya sa muke zuwa gidan fim ɗin. Lallai gidan fim yana da kyau. Ina da daɗin zuwa domin a nan ne za ka ga sababbin fina-finai wa sai sa muke zuwa gidan fim ɗin, domin in samu jin daɗi. Wani sa'in ma in ka rasa abun da za kayi, kaga sai ka je gidan fim ɗin, za ka kashe lokaci, ba tare da ka zauna ka na tunane tunane ba ko kuma wani mugun abu.

Abubuwa da dama sun faru a lokacin da nake yaro. Ina tuna yanda na koya ma kanwata tafiya lokacin da nake yaro, ita ma tana yarinya. A yanzu haka da na rufe idona, ina ganin scene ɗin irin lokacin da nake koya mata tafiya, yadda take yin tafiye. To, yanzu mun girma, ita da na koya mata tafiya ta fi ni girma, ta fi ni zama ƙatuwa. Wata da ya wuce ta zo, ta zo gidana, sai ya'yan ta ke tambaya na abin da nake tunawa gaskiya.

Ni na kasance ba mutum ba ne wanda ke ajiye hotuna barkatai. Ina ajiye hotuna ne kawai wayanda ke da muhimmanci a gurina. To su hotunan da ni ke da su ba yawa gare su ba, sabida ni gaskiya kullum ina, ina zaɓar abu mai ma'ana akan tarkace. Inde a yanzu.

A gaskiya bana amfani da mataimakin murya domin bana buƙatar mataimakin murya. Murya ta, ta ishe ni. Ina gani, ina ji, ina iya karantawa, ina iya rubuta. Shi ya sa ban taimi, ban neman taimakon mataimakin murya. Komai lafiya lau zan iya yi da kaina. In mutum zai iya yin komai da kanshi, ai baya buƙatar mataimakin murya. To amma a yanzu an samu ci gaba na wanda yana maida mutane masu son jiki marsa son yin aiki. Shi ya sa wasu ke amfani da mataimakin murya. Wurin sauraron littattafai wasu zasu sa mataimakin murya ya karanta musu littafi ko ya karansa, ya karanta musu wani article da aka rubuta.

Eh, ina ba da shawarwari sosai da sosai a gurin aiki. Domin ita bada shawara tana da amfani gaskiya. Ba ma kamar idan ka san abin da kake yi kuma sannan ka fahimci aikin, sannan kana da, kana da experience na wannan aikin. To, ya kamata ka yi bada gudummuwa domin ci gaban aikin. To shiyasa nake bada shawarwari a gurin aiki. Ni na kasance babban ma'aikaci, tsohon ma'aikaci wanda na yi shekaru da dama ina aiki. To, saboda daɗewa aiki zai sa ka goge ka fahimci al'amura har ka samu daman bada shawara a kan wasu ayyukan. To shiyasa nake bada shawarwari ga aiki.

Eh ina shan madara. Madara ta kasance abin so na, na masifarsan madara. Ban banƙi ba ace kullum sai na sha madara. Domin ita madara da ya yi ganin ta tana da sinadarai da dama wanda wannan sinadaran suna gina jikin ɗan adam. Kuma ni ina so jikina ya ginu to shi ya sa ni ke shan madara. Ko jiya na je na samu wani abokina yake ce mai, yanzu ana shan wahalar nemo madara, madarar shanu mai kyau. Sai yake bani labarin cewa akwai inda yake aiki suna da shanu. Shanun nan na madara ne kuma suna yin madara. Suna sayar da roba ɗaya nera dubu ɗaya. To daga nan na ce mai ina buƙatar roba biyu. Na ce mai ina buƙatar roba biyu sai ya ce min to bari a kira mai sai da madarai. Daga nan mun kira madarai, ya kira mai madarai. An ha kira mai madaran nan aka yi masa magana ya ce eh to mu same shi yau mu je mu karɓi madarai. Sai muka tura mashi kuɗin madarai nera dubu uku. Ba ni da kuɗi amma na ba da dubu uku domin a ba ni madara. To kun ga ko ai lallai na kasance ina bala'in san madara. Dan ni inda ace zan samu dama ma gaba ɗayan ruwan shana zan maida shi madara ne. Kullum kawai da na ji kishi in sha madara. Madara abin so ce gaskiya. Abin ƙaunata ce madara. Madara na burge ni sosai da sosai.

Ina amfani da matashi guda biyu in tada kai na. Wani sa'in kuma ina amfani da matashi guda huɗu, biyu in tada kai biyu in tada ƙafata. Ina so in ji ƙafata tana ɗan sama sama ba ƙasa ba flat. Amma matasan da nake amfani da su na ƙafa daban. Matashin da nake amfani da shi na kai daban. Matasaina na kai ƙananu ne masu taushi. Su kuma matasan da nake tada ƙafa da su manya ne ba taushin su bai kai na wanda nake tada kai da shi ba. Wani sa'in kuma bana amfani da matashi gaskiya. Domin shi matashi ba koyaushe ake son amfani da shi ba. Likitoci suna sa sun yi magana cewa a kan wani matashin yana sa ciwo wani kuma bai sa ciwo. Wani sa'in kuma rashin amfani da matashin yana ƙara lafiya. To shi ya sa ba koyaushe nake amfani da matashi ba. Amman dai idan na tashi amfani da matashi in tada kai na da guda biyu nake amfani sai in tada kai na.